Kana amfanin dama dama ke murya ya ake. Na kora ina ke ji ya ba ankari ba kudi ya kana amfanina da mantayaki murigya ya ake ya bishiya a arewa ake ko lafiya akwai a akai a akwai kudi akwai yama ankari.

Kai ya da yake tausatan nan, tarabi mamji, da ma ce amanya ne ka yi saye ko bayana. Wannan sifa da aishe, asu tunani ne, ka jefa, daki mangae, mashi, abin da abuku ya ko ya diwuya. Inde da rajibuwa ticket demfani, ka kukuranta, babbani wandani.

Kan ji ku ka Zakara da sa fi ya haiki ya safiya a kan jin kuka. Assalamu alekum abokina a ba lafiya ina kai ji zuma na abokina ya Malam Yusuf a zakannaki kuka.

Wani iri ice cream kake fi so? Ya ice cream na cokuletiya, ya babu vanilla. Aa wane ini, ya ice creamin ya fi so lafiya ba daggaya suya, ya mi doya, ya mi shadi, ya aboki na wani 'yan huri, ya kaki, na kwana aiki, ya ice cream.

Ah wani wata aka haife ku ya aiki, zamaje ku ya kasuwa ina kwana, ina kukeji wani wata, aiki ne ya kasuwa aboki nazuli mono yazo man wani wata da ya haifi ya ya aiki nan.

Kuba mu lambari kiran masu ya ta sha daya da suke kiro in da mutu sata, wasu sunan da mun fara ba, saurin kiran su da ya shikin wuri da kan ji, zashin fansi ja da su kireku kiranza kaman yanda ni na sunayin riga fari saboda.

Ina ka ke ajiye mun kulaku, da ajiye ya aiki, ya mulanku, ya kasuwa, na gona, ina ka ji, ya Ankara ina, ya Arewa, ya Kaduna state, ya keka aiki na, ya ajiye mun kulaku ya malam.

Littattafan soyayya na Hausa, shin kun taɓa karanta su? Ku faɗa gam da wannan nan na duniya, masu tunani da rufe rawa. Littafin da kuka karanta ko kuka ji masu wuya ya kiranta an gora ku, lambar ku shinkuna zai yi muntani. Kira ku kiranta.

Ya kaki, mun gashi matso laki ya aiki, ya ina kwana, ina ke jima, aboji ina, ina aiki mangana shi, matasoliya ya misuya, na amsi yadiyoya ya baqa, an kare nashe gidan broba bredo bunza.

A ina kuke a danna hotuna da ya bubbuwa? Sunan wa'an Yahoo a sanannin damfara. Mai adadi a tumakullu, hoton da kuke buguwa da ya ake yake. Bamu jin inda ya riye, laka ko karanta ta banza. A ne kawai ta guri.